Na fi son miya me zafi saboda ban cika son sanyi ba, saboda anma ce be da kyau mutum ya riƙa cin abu me sanyi. Saboda haka abu me zafi na ke so. Kuma miyan da zan ci abinci da shi na fi son in ga de da zafi saboda haka abu me zafi nekeso kuma miya me zafi na fi so.

In masaloli suke tashi mun wajen aiki, ina kan bi da mota ne wanda na san sun, sun suna da abubuwa da za su iya bani kamar irin shawa, ko kuma na yi yarda da su da cewa su ma sun taɓa yin abubuwa irin wanda ya zama kamar irin wanda ya shafe mu sai in tambaye su kuma bayan na tambaye su sai kuma inyi amfani da abubuwan da suka faɗa sai in magance matsala a wajen aiki.

Dangantaka na da shugaban aikin mu, wurin aiki dangantakan mu mai kyau ne, saboda ni ina yin aiyukana yadda ya kamata kuma ina neman shawara gurin shi, kuma duk abin da ya taso dole sai na je gabanshi nayi bayani, saboda haka dangantakar mu.

Eh, irin tufafi da nafi so ita ce tufafi fara saboda abinda ya sa nake son fara shi ne inda yayi datti dole sai na san inda yayi datti kuma in wanke shi wurwuri saboda haka tufafin, fara tufafi nafi so kuma dashi nafi yin amfani saboda yana sa, yana sa ni indinga tsabtacce wa jikina.

Eh ina cin salati kuma ina cin sane da shinkafa ko kuma an yi ko kuma wani biyu yanci shishi yake da yana son salati sosai saboda yana sa ni warware, yana sa jikina warware sosai saboda haka na fi son salati da shinkafa kuma wani bi inci shi shi kaɗai haka na.

Dan ki yaye lafiya ta ina yin abubuwa da dama. Ina, ina jin abubuwa da dama kamar yin buga ƙwallo, ko kuma in yi gudu, ko kuma in yi ko kuma inyi inje gurare, in ga gurare sababbi abun da nake yi in kiyaye lafiyata ke nan. In abinci haka ina cin abinci mai kyau, yana shan magani indai nagan kaman jikina na da ɗan yi wani na wui kaɗan.

Eh ni gaskiya ni dai a wajena rana mafi kyau cikin mako ita ce ranar Juma'a saboda ranar Juma'a na ƙarshe ranar da za je aiki bayan aka sayar a wuta rana, rana Alhamis da rana Lahadi saboda aka, aka nemo, aka, saboda aka yi zumunta rana mafi kyau a gona. Na fako kuma na biyu ranar Juma'a ya zamo to ranan da musulmai suke yin, suke kan yin sallah mai ƙirema.

Eh na kan yi abubuwa na dama don ƙara, don ƙara aiki amma ba ko da yaushe ba. Wani bin, wani bin kuma kawai sai in huta kawai sai in kin yi yin komai. Amma yana da kyau mu san game da abubuwa don kayan aiki. Haka ne, don kayan aiki na kan buga kullum kuma in fara sani a waya.

Eh gaskiya ina lulluɓe da bargo, a lokacin sanyi, kuma lokacin sanyi ma muke yanzun nan, saboda haka ina lulluɓe da bargo sosai sosai, saboda sanyin nan yanada yanada matuƙar sanyi yana da matuƙar yawa saboda haka ina lulluɓe a ƙasan bargo in zanyi bacci yanzun na saboda sabo.